Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Muna sadarwa ne ta hanyar yiwa juna saƙo ta wayar salula ko kuma kiran waya. Saboda idan ka tashi zuwa wani waje, zaka iya samun tangarɗa ko kuma ɓata lokaci zuwa neman abin da kake so. Amma hanya mafi sauƙi shine ka tura saƙon waya ko kuma ka kira waya kai tsaye domin ka yi magana domin ka tattauna abin da kake buƙata. Kowane kamfani, kowane wajen ma-- ko wace ma'aikata suna da tsare-tsare yanda suke sadarwa a wurin aiki. Amma kuma a wannan zamani, a wannan lokaci, amfani da wayar hannu wato salula shine mafi sauƙi wajen sadarwa a ko ina ne. Ba ma har a wajen aiki ba, ko a gida ko daga wani ƙauye zuwa wani ƙauye ko wata masana'anta ko makamantar su. Muna yin wayan amfani da wannan kiran waya ne domin mu isar da saƙon da muke bukata yanda ya dace, ba tare da mun yi hira da wanda muka kirawo ko kuma mun yi wata magana wanda ba ta shafi aiki ba ko ba ta dace ba. Tabbas, a wajen aiki ya kamata mutum ya mai da hankali sa ya yi aiki tuƙuru yanda ya dace domin kar ya ci haramun. Duk wanda a wajen aiki ba ya yin aiki yanda ya dace, tabbas, mu a addinin Musulunci an koyar da mu zuwa yin aiki tsakanin da Allah sannan kuma mu tabbatar mu yin shi yanda ya dace domin dukkan kuɗin da aka biya mu wato albashinmu ya kasance halaliya mu ne ba tare da mun yi cuge a cikin al'amuran mu ba. Duba da yadda yanzu a cin amana ya zama ba kome ba yanda ake samun ƙorefe-ƙorefe, zaka ga wayansu ba sa ma zuwa wajen aiki sam sai su yi ƙaryan rashin lafiya ko wani abu makamancin haka. Amma duka waɗannan abubuwa ne waɗanda suka wucewa ƙa'ida. Kuma a matsayinmu na musulmi, idan dai har muka yi haika to mu tabbatar da cewa ranar gobe, kiyama Allah zai kama mu da laifi wanda muka aikata. Hakan ba daidai ba ne. Ya kamata a samar da dukkan wani hanya sadarwa mafi sauƙi a wajen aiki yadda ma'aikata za su dinga ta-sadarwa wato tura saƙonni tsakanin su ba tare da gajiyawa ko kuma ɓata lokaci ba. A duk san da ya kamata ka sanar da wani abokin aikin ka wani sanarwa, idan dai har wannan sanarwar ta samu ɓata lokaci to aikin ku zai iya samun tangarɗa. Kuma a sanadin haka zaku iya ɓata lokaci ku ba ku yi wannan aikin da ya dace ba. Ana so mutum koyaushe ya yi aikin da ya dace, a san da ya dace kuma a lokacin da ya dace. Saboda haka sadarwa babbar abu ce kuma mai muhimmanci da ya kamata ace kowata ma'aikata, kowata masana'anta ta samar da hanya sadarwa mafi sauƙi ga ma'aikatanta yanda za a yi aiki yanda ake so. Duba da yanzu akwai hanyoyi na sadarwa, musamman kafofin sada zumunta waɗanda suke da sauƙi wurin tura saƙo kuma saƙon ka ya tafi a lokacin da kake so ba tare da an samu tangarɗa ba. Za a iya amfani da kafafen sada zumunta irin su WhatsApp, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram domin ka tura saƙo zuwa ga wani ma'aikaci a ma'aikata kuma ya tafi cikin sauri. A dukkanin yanzu ma'aikatu ana samar da yanar gizo wato inda za a samu a tura saƙonni cikin sauƙi tare da amfani da abin da ake kira a turance da suna data. Tabbas, waɗannan duk abubuwa ne da zamani ne ya zo da su, wanda duk da ba a san su ba kuma babu su. Amma yanzu zuwan zamani da fasaha yalwanta a ko ina kaje zaka samu waɗannan abubuwa cikin sauƙi. A da ba iya tura saƙonni cikin sauƙi sai wani saƙon ma ya kai watanni ko har shekara.

Kana iya duba lambar QR? Eh, ina iya lamba duba QR. Lambar QR yana nufin wata lamba ce ta sirri wadda ake amfani da ita domin a tabbatar da abu. Ana iya saka ta a jikin kwalaye, wayoyi da abubuwa daban-daban da zaka saya, wanda zaka iya amfani da scanner wato maduba ta wannan QR ɗin domin ka tabbatar da abu ko wane iri ne wanda aka saka wannan lamba ta QR.

Waɗanne apps kake amfani da su sau da yawa a waya? Waɗanne apps kake amfani da su sau da yawa? Ina amfani da apps mabanbanta kuma iri daban-daban amma apps inda nake amfani da su su ne apps inda nake amfani da su wajen sadar zamanta wato tura saƙo ko ake kira chatting a wannan zamani. Ina amfani da irin su WhatsApp, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok da dai sauransu. Dukkanansu waɗannan kafofin sadar zamanta ne kuma apps ne waɗanda nake sauke wa akan wayata domin amfani da su wajen sadar zamanci. Ina koyan abubuwa iri daban-daban tare da amfani da waɗannan apps ɗin. Kuma irin apps ɗin da na fi mayen cewa irin Facebook da kuma YouTube. Dukkanansu waɗannan apps ne da zaka iya ajiyesu a kan wayarka sannan kuma ka yi amfani da su sanda kake so tare da yanar gizo wato idande har akwai abun da ake kira data a wayarka. Tabbas waɗannan kafofin sadar zamanta suna sa ka rawa gani sosai a rayuwata. Ba ma ni kaɗai ba mutane da dama suna jin daɗin amfani da waɗannan apps. Akwai apps kuma waɗanda ake amfani da su wajen yin wasanni wato game na waya. Su ma waɗannan apps suna burge ni kuma suna ƙayatar da ni kuma ina amfani da su a kullum. A duk sanda na jigajiya ina so in huta sannan ina so ƙwaƙwalwata tayi tunani yanda ya dace. Ina yin amfani da waɗannan apps ɗin domin in samu abin da nake so. Karatu na makaranta, ilimi da dai sauransu na rayuwa duk zaka iya amfani, zaka iya amfani da waɗannan apps ɗin domin ka amfana. Duk da na san cewa waɗansu suna amfani da waɗannan apps ɗin ta hanya mara kyau. Suna satar kuɗi, waɗansu suna zuwa suna kalla-kallacen dabi'a dace ba da dai sauransu. Ko damfara mutane da abubuwa marasa kyau waɗanda duk ake yinsu tare da waɗannan apps ɗin. Yara dole ne ku kula da su domin ku ga waɗanne apps suke amfani da su a wayoyin da kuka ba su domin waɗannan apps suna ɗauke da abubuwa masu ɗimbin yawa wanda idan har ba ka zana ka yi nazari da kyau akansu ba kai kanka za su iya ruɗe da kai. Amma kowane yaro zai iya amfani da waɗannan apps ta hanyar da ya dace. Yara suna kan lokacin karatunsu yanzu akwai abubuwan da za su iya amfani da su sosai ta ɓangaren karantunsu da kuma rayuwarsu ta duniya ta nan gaba. Kowa da apps ɗin da yake buƙata a wayarsa kuma akwai apps ɗin da zaka iya yin sana'a da su domin ka samu jajiri ko kuma ka samu abin da zaka kula da kanka. Akwai apps da ake amfani da su kamar irin su Canva da dai sauransu waɗanda zaka iya haɗa katin biki, ɗaurin aure, fati da dukkanin masu tarka. Wanda ta hanyar amfani da wai hannunka ne kawai da ka yi amfani da shi ka ƙirƙiri waɗannan abubuwa cikin sauƙi da salama ba tare da ka sha wahala, zirga-zirga ko na abu makamancin haka ba. Kowa da yanda yake son amfani da apps ɗin sa sannan kuma kowa a cikin waɗannan apps ɗin akwai waɗanda ya zaɓa yake ganin cewa sune suka dace yi amfani da su. Sannan a ko da yaushe za ka ga wane apps ɗin sune yake amfani da su. Kamar yanzu kafofin sadar zamanta Instagram da Twitter da Facebook dukkanansu ana iya tura saƙonni daga wani mutum zuwa wani mutum ko daga wani waje zuwa wani waje. Amma kuma za ka ga daga wani ɓangaren za ka ga wani ya ƙara wani armashi a nasa app ɗin domin ya ga cewa ya ƙere wa sauransu ko kuma ya kawo abun da waɗan can ba su da shi.

Ana iya amfani da kwamfuta? Eh, ina iya amfani da kwamfuta ƙwarai da gaske. Abin da ake kira da kwamfuta a Hausance shine na'ura mai ƙwaƙwalwa. Tabbas zamani ne ya zo da na'ura mai ƙwaƙwalwa. Yanzu kusan kowa, yara da manya yana iya amfani da kwamfuta wato na'ura mai ƙwaƙwalwa domin ci gaban da zamani ya zo da shi na fasaha. Ana amfani da kwamfuta wajen sadar zamunta da abubuwa, aiki, karatu da dai sauransu. Har neman ilimi ana iya yin sa ta yin amfani da kwamfuta da dai sauran abubuwa, yin jarabawa da dai sauransu. Sannan ana iya yin wani design ko kuma ka ƙera wani abu cikin sauƙi tare da kwamfuta. Sanadiyar zuwan zamani akwai abubuwa da dama da za a iya yin su da hannu amma zuwan kwamfuta wato na'ura mai ƙwaƙwalwa zai sauƙaƙa wannan abubuwa ake iya yin su cikin mintuna ko cikin sa'o'i kalilan an kammala wannan aiki. Sanadiyar amfani da kwamfuta a wannan lokaci ya zama wajibi ko kuma dole mutum ya iya amfani da kwamfuta saboda komai ya sauya. Zuwan fasaha ya kawo canje canje a tsarin yanayi da kuma al'adu da tafiyar da zamani yake. Har a makarantun ƙananan yara wato Nursery ko Primary ana koya musu kwamfuta domin dole yanzu duk abinda zaka yi sai da kwamfuta. Akwai hanyoyin sadar zamunta da ake iya amfani da kwamfuta wanda kusan kowa yana amfani da waɗannan kafofin sadar zamunta irin su Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter da dai sauransu. Tabbas nima ina amfani da waɗannan kafofin sadar zamunta. Sannan kuma ina yin karatu tare da kwamfuta. Sannan ina koyan ƙirƙirar ƙirƙirar abubuwa da yin bincike duk ta amfani da kwamfuta. Kowa akwai ra'ayinsa da kuma abinda yake yi da kwamfuta. Kamar yanzu magidanta ko kuma dattijai ba su san kwamfuta kamar yadda yaran yanzu suka san kwamfuta ba saboda su a lokacensu zamaninsu na baya ba a amfani da kwamfuta kamar yanzu. Amma saboda cigaban da aka samu komai yanzu ya koma ta cikin kwamfuta. Har wayoyin hannun mu wato salula ana iya kiranta da ƙaramin kwamfuta. Tabbas idan kaga abinda kwamfuta za ta yi ma zaka iya cewa hatta fi bil'adama saurin aiki saboda ita an riga an tsara ta akan hakan. Tana kasancewa tana da sauri da kuma sauƙin sarrafawa. Ana yin karatuttuka iri daban daban wanda ya shafi kwamfuta wanda yake taimakawa mutane wajen gane yanda yin yanda kwamfuta take a wannan zamani. Akwai karatuttuka irin su Computer Science wato kimiyya akan kwamfuta ko kuma wanda suke gyaran kwamfuta da dai sauransu. Dukkan su an zaya su waɗannan karatu a manyan makarantu, jami'o'i da dai sauransu domin mutane su san amfanin kwamfuta kuma su iya sarrafawa ta cikin sauƙi ba tare da wata zugaru ba. Kowa da abinda ya fi da wannan kwamfuta. Waɗansu suna yin wasa wato games da wannan kwamfuta waɗansu kuma suna yin bincike kamar misali likitoci suma suna ajiye bayanan su da kuma yin karatu tare da kwamfuta. A banki ana amfani da kwamfuta wajen ajiye bayanan bayanan na kuɗi, mutane da dai sauransu wanda ba sai an yi amfani da takarda da biro irin na alƙalami irin na da ba saboda ajiye bayanan a kwamfuta ko kuma ma'ajiya irin.

Kana iya yin iyo? Abin da ake nufi da yin iyo shine yin ruwa. Ka shiga ruwa zuwa wani lokaci ba tare da ka samu wata matsala ba. Ka tafi daga wani waje zuwa wani waje a cikin ruwa ko ka yi wasa da ruwa. Shine abin da ake nufi da yin iyo. A'a, ni ba iya yin iyo ba. Domin shiga ruwa ba tare da ka iya yin shi ba zai iya yin sanadiyar karasa rayuwarka ko wani abu makamancin haka. Tabbas ana koyan yin iyo ne kuma a arewacin Najeriya ko kuma a ƙasar Najeriya mata ba su fiya yin iyo ba. Yawancin waɗanda suka fiya yin iyo 'yan ƙauye ne kuma maza, matasa ko kuma masu sana'ar saida kifi. Tabbas, waɗanda suke saida kifi suna shiga ruwa waɗansu da kansu suke kamowa. Akwai kuma waɗanda su ma sai waɗansu sun je sun kamo sannan su zo su saya sannan su shigo da shi cikin gari su sayar. Amma akwai kifayen da ba sai an je teku ake iya kamosu ba. Yanzu zamani ya zo ana iya yin kiwon kifi a cikin tankuna, a robobi manya da dai sauransu. Dukanninsu waɗannan hanyoyi ne na kiwon kifi. Yin iyo a ƙasashen waje da waɗansu ƙasashe wanda suka ci gaba ana yin wasan iyo wanda har ake fitar da gwani a cikin wanda yafi kowa iya yin iyo ko kuma sauran tafiya a cikin ruwa da dai abubuwa makamantan su. Amma mu a nan Najeriya wannan wasa gaskiya bai fiye yawa ba. Ana iya su amma a wajaje kalilan ba kaman ƙasashen waje, ƙasashen Turawa da Larabawa ba.

Kana koyan wata yare? Abin da ake kira da wannan shine kana, idan namiji ne ana cewa kana koyan wani yare. Idan kuma mace ce ana cewa kina koyan wani yare. Sannan kuma ita yare ba mace ba ce namiji ne. Ya-- ka-kana koyan wani yare ba kana koyan wata yare ba. Yare ana nufin harsuna na mutane daban daban, wato kama a ce Hausawa suna yin yaren Hausa, Yarabawa suna yin yaren Yarabanci, sannan Iyamarai suna yin yaren Iyamaranci, sannan Larabawa suna yin yaren Larabci, sannan Turawa kuma suna yin yaren Turanci. Akwai yare masu ɗimbin yawa a duniya. Kowace ƙasa kana iya samun yaruka iri daban daban ba guda ɗaya ba a kowace ƙasa. Kamar mu na Najeriya muna da manya manyan yaruka kamar irin su Hausa, Yarabanci, Yar-iyamaranci, Igala, Idoma da dai sauransu. Sannan kuma ƙasashen waje manya-manyan yarukan da muka sani sune Turanci, Faransanci, Larabci. Tabbas koyon yaruka wanda ba na ƙasarku ba abin birgewa ne kuma abin ban sha'awa. Yana da kyau bayan yaren da kake ji na mahaifiyarka ko kuma na ƙasarku ka dinga jin wani yare wanda ba naku ba. Tabbas wannan yana da amfani kuma yana da ƙayatarwa kuma yana sanya farin ciki. Kamar yarukan da nake iya koya, ina koyan yaruka kamar irin su Indiyanci, Koriyanci da dai sauransu. Duka wa'annan yaruka ne na yankin Asi-Asiya wato, Sanasanci daga ƙasar China sannan kuma Koriyanci daga ƙasar Korea. Yaruka ne waɗanda ba su da sarƙaƙƙiya ko wahalar koya. Mutane da yawa suna iya koyonsu cikin sauƙi. Sannan babban yaren da 'yan Najeriya suka fi koya shine Indiyanci. Tabbas saboda tsabar kallon finafinan 'yan Indiya da mutanen Najeriya suke yi, ya sa suke da sha'awan koyan Indiyanci, sannan kuma Indiyanci wato Hindu ba shi da wahalar koya. Duk da dai cewa su ma a Indiya akwai yaruka masu tarin yawa, amma yarukan da ake amfani da shi wajen yin finafinan Bollywood, mutanen mu na Najeriya da 'yan Afrika suna jin sauƙin koyan su. Kuma tabbas ni ma ina ɗaya daga cikin waɗanda muke koyan wa'annan yaruka, Indiyanci da dai sauransu. Muna sanin irin abubuwa ƙanana da ƙanana, ƙanana ƙanana kamar in za a kira mahaifiya, mahaifi, zo, jeka da dai sauransu. Waɗannan kalmomi ne waɗanda ba su da wahala ko sarƙaƙƙiya wajen koyo. Akwai yaruka da dama a duniya kuma kowa yana alfahari da yarensa. Dukkanin wanda bai alfahari da yarensa to tabbas zai zama abin nunawa kuma shashesha a duniya. Domin a yaren da aka haifeka mahaifiyarka na yi-- take yi kake ji shine babban yare a wajenka. Kowa yana alfahari daga inda ya tashi garinsu da nahiyarsu da kuma tsatansu. Yin yaren Hausa mu a ƙasar Najeriya, kowa na iya yin yaren Hausa saboda yare ne mai sauƙi. Ko 'yan yara na wasu ƙabila irin su Yar-yarbawa, Iyamarai, Igala da dai sauransu, za ka ji suna saurin ɗaukan yaren Hausa. Domin yaren Hausa yare ne mafi girma kuma mai sauƙi a Najeriya. Ba iya Nigeria kadai ba akwai kasashe na afrika kamar su Niger, Ghana, Cameroon, chadi dasuke amfani da yaren hausa kuma suna jin sa sosai fiye da yanda ake tsammani. Kamar Niger suna san yaren hausa saboda suma suna makwabtaka da Nigeria saboda haka suna alfahari da yaren Hausa. Kowa yana alfahari da yarensa kuma hakan abu ne mai kyau.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Idan aka ce maƙwabta, ana nufin wanda kuke kusa da shi a unguwa ko a gari ko a ƙasa ko wani abu makamancin haka, wanda ba sai wani ƴan'uwantaka ta jini, wato ko a ce ɗan uwanka wanda kuke uba ɗaya uba ɗaya ko ƙanin babarka ko ƙanin babanka ko wani abu makamancin haka ba. Tabbas dangantakarmu da makwabta muna zaune lafiya da makwabta kuma cikin zaman lumana, amana da alkawari. Saboda mu a addininmu na Musulunci an koyar manmu cewa mu zauna da makwabtanmu lafiya. Sannan kuma Annabi ya ce baya son dukkanin wani wanda baya zama da makwabtansa lafiya. Saboda haka a wajen musulmi ya zama wajibi ka zauna da makwabtanka lafiya cikin zaman lumana da amana da kuma kwanciyar hankali. Tabbas, lokacin da ana girmama makwabtaka fiye da yanzu, domin yanzu zumunci ya lalace. A da ana iya ɗaukan ɗan gidan makwabta kamar ɗan da ka haifa, ka kai shi makaranta, ka ba shi abinci, kayi mai sutura dai dai dai na 'ya'yanka. Sannan dukkanin wani abin da makwabcinka yake bukata idan har ba shi da hali, in kuma kai kana da hali, za ka iya yi mishi. Amma zuwan wannan zamani inda abubuwa suka taɓarɓare kuma suka yi wahala, sai ka ga har makwabci yakan iya rasa abincin da zai ci, amma kuma a gidan makwabcinsa akwai abinci mai yawa kuma mai daɗi ba tare da ya sanwa wannan makwabcin nasa ba. Rowa ta shigo zukatan mutane sannan kuma da rashin yarda da aminci. Kowa ba ruwansa da kowa. Makwabci bai damu da damuwar makwabcinsa ba, bai damu da makwabcinsa ya mutu cikin yunwa ko tagayyara ko kuma talauci ba. Koma da a ce makwabtan dukansu masu hali ne, sai ka ga ba a gaisawa ko mu'amala mai kyau da waɗannan makwabta. Abu ne mai muni yanda makwabtaka yanzu ta zama abu wanda ba a damu da shi ba.

Kana da dabbar gida? Tabbas ina da dabbar gida. Idan aka ce dabbar gida, ana nufin ƙananan dabbobi waɗanda za su iya rayuwa ba tare da su cutar da bil'adama, wato ɗan adam ko wani makamancin haka wanda zaka iya ajiye sa a cikin gida cikin kwanciyar hankali. Muna da dabbobin gida irin su zomo, mage da dai sauransu.

Kana iya ɗinka tufafi? Eh, ina iya ɗinka tufafi. Tabbas ni mai ɗinka tufafi ce. Ina iya ɗinka tufafi na yara, na manya, na maza ko na mata. Tabbas ɗinka tufafi wato sana'ar ɗinki sana'a ce mai kyau wadda ta samu asali tun lokacin da har a lokacin Annabawa, Annabi Idrisu tabbas shi mamadinki ne. Sana'ar ɗinki sana'a ce mai amfani kuma kowa zai iya yin ta. Mata ne ko maza, babba ko yaro. Idan dai har kana da lafiyayyen ido wanda za ka iya ganin allura sosai to sana'ar ɗinki za ka iya yin ta. Sannan kuma idan kuma har kana da lafiyayyar ƙafa. Dik da cewa yanzu zamani ya zo akwai kekuna wato injin yin ɗinki wanda ba sai ka yi amfani da ƙafarka ba. Akwai na wuta wanda ba sai ka yi amfani da ƙarfin ka wajen sarrafa shi ba. Ɗinki ya danganta da akwai ire-iren ɗinkuna da dama. Kamar mu a nan Najeriya da akwai atamfa, akwai leshi, akwai ɗinkin doguwar riga wato abaya. Yawanci dogayen riguna ana shigo mana da su ne daga ƙasashen Dubai sannan kuma daga ƙasar Egypt wato Cairo a yanzu. Tabbas waɗannan kayayyaki yanzu an samu ci gaba da mu ma ƴan Najeriya sukan iya ɗinka su kuma su yi kyau a sa su ba tare da an gane na wata ƙasa ba ne. Sana'ar ɗinki sana'a ce mai kyau wadda idan dai har ka mai da hankali za ka iya yin ta kuma cikin kwanciyar hankali da farin ciki. Ina iya ɗinka tufafi, riga da wando ko siket ko doguwar riga dukkanninsu wanda ake bukata kuma su yi kyau dai dai yanayin da ake bukatarsu. Na koyi sana'ar ɗinki tun ina makarantar sakandare. Sana'ar ɗinki sana'a ce wadda kowanda bai makaranta ba zai iya zuwa ya koya kuma ya ƙware har ya dinga samun kuɗaɗe wanda zai dinga biyan bukatansa yau da kullum har mutum ya yi arziki da sana'ar ɗinki.

Kana iya tauna goro? Eh ina iya tauna goro amma gaskiya ni ba ma abokiya cin goro ba ce. Waɗanda aka fi sani da cin goro su ne dattijai, tsofaffi waɗanda suka tsaya bi shekaru ko kuma waɗanda suke shan taba. Ni bana shan taba shi yasa ni bana cin goro. Ban fi iya cin goro ba sai idan wani lokacin na ji ina son ci ko an je ɗaura aure ko bikin suna ko makamantan su an kawo mana goro shine nake in ɗauka rabi ko ɓantare na ci. Tabas, wayansu mai da goro cin sa wajabi har ya zama masu jiki in da idan ba su ci wannan goro ba sai su ji kansu na ciwo ko kuma ba su da lafiya. Kuma ma su shan taba domin ba su da ɗanɗano a bakin su, ba sa jin daɗi shi yasa su ke tauna goro saboda wannan dacin ɗacin goron yana musu daɗi, ya saita musu bakin su sanadiyar shaye shaye ko kuma shan taba da suke. Akwai tsofaffi da dama da na sani suna cin goro kamar kaka ni na suna cin goro amma su ma bai zame musu jiki ba ko kuwa ko da yaushe suke cin wannan goro ba. Kowa da abin da yake zaɓa ya ci a matsayin goro. Ni dai gaskiya ban ɗauke goro a matsayin dole ba kuma ina cin sa ne aƙalla bai fi sau ɗaya zuwa sau biyu a shekara ba. Bana cin goro sab-- domin goro zai iya lalata mun haƙori, ya canza mun kalan haƙora na, ni kuma na fi so naga haƙorina yayi fari tas ba tare da wani ja ja ja ko wata kala makamancin haka ba. Tabbas daga bakin mai cin goro ana gane kalan bakin sa, haƙoran sa za su canza kala. Na musu canza kala irin na goro wato jar kala ko kuma ruwan goro. Wannan kala an samar ta ruwan goro ne saboda ruwan da yake cikin goro idan ta ci goro ita ce kalar da yake samarwa. A turanche wannan kala ita ce orange amma a hausance muna kiranta da ruwan goro saboda da in dai mutum ya ci goro bayan mintuna kaɗan wannan kalar za ka ga ta bayyana a cikin goron ko kuma a bakin ka. Yin, yin amfani da abin wankin baki baya fita da wannan kalan ruwan goro domin kala tana da matuƙar tasiri kuma tana da ƙarfi sai ka yi ta fama sai ka yi amfani da abubuwa irin su lemon tsami sannan wannan kalan goron ta fice. Yawanci tsofaffi mu kuma sun jiƙata, sun yi rauni jikin su ba masu da lokacin da za su wanke bakin su sosai har wannan kalan goron ta fita. Shi yasa da kaga mai cin goro bakin sa zai nuna za ka ga kalan haƙoran sa sun tashi daga fari sun koma ruwan goro. Tabbas hakan za ka ga cewa wayansu na kyamar da su domin wannan kala bakin bata da kyau, amma idan har mutum yana so ya ɗinga cin goro ya ci shi ba kullum ba kuma ba koyaushe ba. Ya ci shi lokaci zuwa lokaci sannan kuma ya tabbatar cewa bayan ya ci ya yi asuwaki domin kar wannan kalan goron ta maƙale a bakin sa. Tsofaffi da masu ne mafi yawan mutanen da aka sani suna cin wannan goro. Yawanci matasa gaskiya ba su fiya cin goro ba. Duk da dai cewa yanzu akwai na miji goro wanda matasa suke ganin kamar wani gayu ne ko kuma wani abu da aka ɗauka ake cin sa na yayi. Zaka ga matasa suna haɗa goro da alawa wato goro da tomtom suna shan sa a matsayin maganin mura ko kuma su ce yana yin maganin tari. Duk da dai cewa ni ban tabbatar da wannan gaskiya al'amuran cewa yana yin magani ko baya magani ba, amma a yanzu ana cika ba da bincike a tabbatar da cewa shi wannan na miji goro yana yin maganin tari ko sanyi ko wani abu makamancin haka. Goro dai, mu, a wannan mun tsani kala biyu ne akwai namijin goro, akwai kuma goro wanda yake gaba gari wande ake kiran sa da laushi da dai sauransu. Mu goro abu ne na al'ada saboda idan lokacin bukukuwa ana amfani da goro sosai, lokacin biki ko kuma lokacin suna, lokacin da za a yi raɗin suna ko lokacin ɗaura aure shi ne ake amfani da goro. Shi yasa ni ma wanu lokacin idan an yi wa ɗan nan shagulgula idan daga goro nake iya dan cin sa wani lokaci don marmari amma bayan da zai min illa ba ko kuma ya ɓata mun kalan haƙora na.

Kana tafiya kasuwanci? A'a, ni gaskiya ba mace ba ce da take tafiya kasuwanci. Tafiya kasuwanci, waɗanda suke tafiya kasuwanci zuwa wani waje ana kiransu da suna fatake a nan garinmu na Hausawa kuma a ƙasar Najeriya da kuma sauran ƙasashen Afirka. Tabbas, fatauci abune mai kyau, wato ka ɗauki kaya daga ƙasarku wato kamar misali ka ɗauki kaya daga Najeriya ka kai su Ghana ko ka kai su Nijar ko Togo ko ka fita can ƙasashen Ƙetare domin ka yi kasuwanci ko kuma ka ɗauko kaya daga can ka kawo ƙasarku Najeriya ka siyar. Tabbas, mutane da yawa suna yin waɗannan kasuwanci amma mafi yawa mu a Hausance waɗanda suka fi yin wannan maza ne suka fi yin fatauci wato waɗanda ake kira da fatake. Su je su ɗauki kaya daga ƙasarsu su koma wata ƙasa su siyar ko su ɗauko daga wancan ƙasa su kai wata ƙasa su siyar. A wannan hanya ne ta fatauci addinin Musulunci ya shigo Najeriya sanda waɗansu ƙabila ake kira wanganawa suka zo daga Mali suka shigo Najeriya domin kasuwanci. Wannan sana'ata kasuwanci shine hanya mafi sauƙi ta sadarwa da kuma isar da saƙonni. Saboda da dukkanin wasu labarai ko wata rashin wayewa a wajen waɗannan fatake ana samun sassauci kuma ana samun ilimi mai dagarta. Saboda su sun je wani waje sun ga al'adarsu kuma sun ga yadda abubuwa suke tafiya sannan su shigo cikin ƙasarsu sun ga cewa akwai abin da ya kamata su wayar wa mutane kai wanda zai yi wa mutane amfani. Fatauci ko kuma in ce kasuwanci tabbas yana da amfani, yana kawo hanyoyi da yawa inda zaku samu sauƙin kayayyaki sannan kuma akwai kayayyakin da babu a ƙasarku amma sanadiyar fatake masu kasuwanci zasu shigo muku da su ƙasarku ku same su cikin sauƙi. Yanzu a wannan zamani yanda, yanda aka samu ci gaba mutum ba sai ya tafi kasuwanci ƙafa da ƙafa zuwa wata ƙasa ba. Zai iya amfani da waya hannunsa wato salula ko kuma kwamfutarsa yayi ciniki daga wasu ƙasashe. Musamman wani abu ya zama ruwan dare yanzu, ka yi kasuwanci da ƙasar China wato birnin Sin inda za'a kawo maka kayanka ta jirgin ruwa ko jirgin sama har inda kake wato har ƙasar da kake. Wannan hanya ce gaskiya mafi tasiri kuma wanda aka samu ci gaba matuƙa wanda da idan aka tafi babu wata sanarwa kuma ba za'a kara jin labarin mutum ba har sai mutum ya dawo. Amma sanadiyar fasaha ta wannan zamani mutum zai iya zuwa, yi sati ɗaya zuwa sati biyu ta hanyar zuwa da jirgin sama ya je ya yi kasuwancinsa ya dawo. Asa ɓa nin da sai a yi watan ni.

Kana iya bada barkwanci? Abun da ake nufi da barkwanci shine ka bada dariya wato ka bada wani labari wanda yake ɗauke da sanya dariya, wanda zai sanya mutane farin ciki kuma ya sanya su dariya. Shine abin da ake kira da barkwanci. Tabbas, ina iya bada barkwanci. Ina iya bada labarai masu ban dariya da zasu sa mutum ya yi dariya.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Muna tsarkaka gida a kullum. Akwai hanyoyi da yawa da ake tsarkaka gida. Abin da ake nufi da tsarkaka gida shine a tsaftace gida yayi kyau, a cire dukkanin wani datti ta hanyar shara, goge-goge, wanke-wanke da dai sauransu. Yanda ake tsarkaka gida ya rabu kashi iri daban-daban. Kowa da yanayin yanda yake gyara gidansa. Waɗansu suna yin shara, waɗansu kuma suna gogewa da tsumma ko kuma su goge da abin da ake shara da mofa. Ya danganta da wane irin ƙasa ne da ku, da yanda za ku tsarkake gida. Da akwai tsarkake gida ka yi shara ta tsakar gida da dai sauransu ko wankin banɗaki ko kuma wanke-wanken kwanuka na cin abinci. Akwai hanyoyi da yawa da ake bi ake tsarkaka gida. Amma mu ta ɓangaren mu na yin shara, muna yin goge-goge kuma muna yin wanke-wanke domin mu tsarkake gidajenmu. Tabbas, tsafta tana da kyau kuma tana da amfani ga dukkanin ɗan adam.

Kana son karanta littattafai? Tabbas ina son karanta littattafai. Akwai ire-iren littattafai kala kala da mutum zai iya karantawa domin farin ciki da nishaɗi da kuma ilmantarwa. Akwai labarai waɗanda ake kiran su da Hausa Novels da kuma littattafan Turanci wanda ake kiran su da English Novels. Dukkan waɗannan littattafai ina karanta su kuma suna sa ni farin ciki tare da ilmantarwa. Akwai kuma littafi na karatun makaranta wato irin su Biology, Biochemistry da dai sauransu. Dukkanin waɗannan littattafai ina karanta su kuma ina amfanuwa da su. Karatu yana da muhimmanci kuma yana ƙara sa ƙwaƙwalwar mutum ta buɗe, sannan mutum kuma zai sami ilimi daban-daban. Duk da cewa mun san cewa ilimi kogi ne, dukkan yawan littattafan da za ka karanta ba zai isa a ce ka san komai a duniya ba. Amma sanadiyar karatun littafi zaka iya samun wani ilimi na rayuwa, sannan kuma inda kake karatu zai ƙara girmama, ya ƙara ƙarfi sannan ka dinga yin karatu yanda ya dace kuma tare da ganewa. Tabbas wayansu suna iya karanta littattafai, wayansu kuma basa son karanta littattafai, suna ganin karatun littafi ɓata lokaci ne. Amma a ko makarantun mu na ƙananan yara, makarantun Firamare da Sakandare, akwai littattafai da ake basu tatsuniyoyi da wasanni da dai sauransu domin su iya karatu da rubutu. Waɗannan littattafai tabbas suna koyar da su abubuwa da dama, ilimin zaman duniya sannan kuma da inda za su yi karatu kuma su yi rubutu mai kyau yanda za a gane kuma a fahimta. Domin waɗannan littattafai suna ƙoƙari wajen fitar da ƙa'idodin rubutu da kuma karatu yanda mai karatu zai iya fahimtar abin da aka rubuta kuma ya gane kuma ya ilmantu. Karatun littattafai kowa zai iya yinsa idan hardai mutum yana gani idonsa na gani sosai, tabbas zaka iya yin karatu yanda ya dace. Ko da ace mutum makaho ne, akwai littattafai da aka rubuta da yanayin yanda makafi za su yi karatu. Saboda haka ba ka da wani dalili da za ka ce kai ba za ka yi karatu, karatun littafi ba. Wannan karatun littafi abu ne mai sauƙi. Za ka iya fara shi ka dinga yi kana dakatarwa zuwa wani lokaci sai ka ci gaba har sanda za ka zo karshen littafin. Akwai abubuwa da dama, sababbi da za ka tsinta a wannan littafin wanda sanadiyar hakan zai ƙara maka ilimi na duniya gaba ɗaya. Tabbas wayansu suna ganin karatu, karance-karancen nan bashi da wani alfanu bayan cewa kuma wannan karatu yana da amfani sosai da sosai, yana taka rawar gani a al'ummarmu. Saboda wani karatun wa'azi ne, wani kuma karatu ne na lafiyar jiki ko kuma wani abu makamancin haka. Wani kuma labaran kawai labari ne da aka ƙirƙire shi domin a wanzantar ko kuma a faɗakar ko kuma a yi nishaɗi. Wannan ban dariya ne. Akwai ire-iren littattafai iri daban-daban, kashi daban-daban, dubbai ko kuma mulyoyi waɗanda suke da amfani a karanta su. Mu ko addini akwai littattafai irin su Hadisi, Sira, Alqur'ani Mai Girma da dai sauransu. Kamar misali, Sira yana yin tarihi ne ga abubuwan da suka faru lokacin Annabawa da Sahabaitun na baya. Waɗannan tarihi suna bamu labari ne akan abubuwan da ya shuɗe, sannan kuma a yanzu saboda dalilin waɗannan littattafai ne kaɗai muka san labarin. Da ba dan an ajiye waɗannan tarihi ana zuba su a cikin littattafai domin a karanta ba, da tuni waɗannan labarai sun shuɗe basu ba labarin su, ba a ji labarin ba saboda duk waɗanda abun ya faru a idonsu ko aka yi lokacinsu yanzu basa, raye sun bar duniya. Saboda haka sanadiyar waɗannan littattafai ne kawai muka zo muke tare da waɗannan labarai kuma mu haka za mu tafi mu basu, mu bar wa ƴan baya su san waɗannan labarai. Tarihi yana da amfani sosai, yana taka rawar gani domin yana sanya mutum ya san cewa shi wanene da kuma.

Muna samun horo a wurin aiki? Eh tabbas muna samun horo a wurin aiki. Me ake nufi da horo a wurin aiki? Horo a wurin aiki shine a horar da ku ko a koya muku wani aiki ko kuma idan kun yi wani abu wanda ba daidaiba a horar da ku a gane da ku a saita ku akan hanya daidai. Amma bubu tsarin horo na horarwa akan aiki, waton a muku wata bita akan wani aiki da ya kamata ku yi. Tabbas wannan yana ƙara haɗa kan ma'aikata sannan kuma yana sanya ƙwarin gwiwa tsakanin ma'aikata yadda za su yi aiki yanda ya dace kuma yadda ake so.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh, muna amfani da ruwan rijiya. Sakamakon, yanzu babu ruwan da ake turowa daga wajen gwamnati, wato wanda ake kira da ruwan gwamnati, wanda ruwa ne da aka tace shi daga teku da sauran wajaje aka, aka turo shi ta magudanar ruwa wanda gwamnati ce take ɗaukan wannan ru-- nauyin wannan ruwa. Tabbas, wannan ruwa yanzu na gwamnati yana wahala a ƙasar Najeriya, musamman a yankinmu na Arewa. Amma rijiyoyinmu suna ba da ruwa. Saboda haka wannan rijiyoyi muke amfani da su domin mu yi amfani da ruwa. Ruwa yana da matuƙar amfani. Mutum ba zai iya rayuwa ba sai da ruwa a rayuwarsa. Saboda duk wani wanke wanke, goge goge, dole ne ka yi amfani da ruwa. Har ibada, mu a matsayinmu na musulmi muna yin sallah kullum. Saboda haka muna amfani da ruwa ne wajen yin albala. Sannan muna shan ruwa. Dole ne mutum idan ya ci abinci ko kafin ya ci abinci, ya sha ruwa. Idan har mutum ya kai wani tsahon lokaci bai sha ruwa ba, tabbas rashin lafiya zai iya kama shi. Shan ruwa yana da amfani sosai a rayuwar ɗan adam. Saboda haka mutum ba zai iya rayuwa ba har sai da ruwa kuma da iska. Daga iska, abin da mutum yake iya rayuwa da shi shine ruwa. Wanda mutum ba zai iya yin kwana uku bai sha ruwa ba, ba tare da ya rasa rayuwarsa ba. Ruwa yana da matuƙar muhimmanci a rayuwanmu saboda haka kowace gwamnati, kowace ƙasa dole ne ta sanadi yadda al'umma za su danganta samun ruwa domin amfani da shi. Sanadin yanzu yanayi ya canza, ana samun ɗumame yanayi. Saboda haka rijiyoyinmu suna ƙafe wa lokacin rani. Ana shan wahala sosai wajen neman ruwa saboda waɗanda suke da haƙar ruwa, wato waɗanda ake kira da Bohol, su kaɗai ne suke samun ruwa yadda ya dace. Kuma ba kowa ne yake da kuɗin da zai iya ɗaukan nauyin wannan na'ura ta ruwa, wato Bohol, don ya samu ruwa da shi da iyalinsa ba. Rijiya ita kaɗa ice abin da mutum zai daniya samu a matsayinsa na talaka domin ya haƙa, ya samu ruwa ya dinga amfani da shi. Wani ruwan za ka ganshi ruwan zartsi ne, wani kuma ruwa ne wanda babu zartshe a cikinsa. Ruwan zartsi ana kiransa da "hard water" a Turanci. Wannan ruwa ba shi da daɗin sha kuma baya kashe ƙishirwa da wuri. Saboda haka sai mutum ya fita ya je ya siyo ruwa wanda yake da kamfani da zai iya sha, wanda shi ruwan ba na rijiya ba ne. Idan ma na rijiya ne, an tace shi kuma an gyara shi, an fita mai da sinadaran da suka sa shi yayi wannan zartshe. Tabbas mu muna amfani da ruwan rijiya wajen yin wanki, wanke wanke da dai sauran abubuwa. Amma ba ma shan wannan ruwan rijiya, sai dai mu sha ruwan da aka tace daga kamfani domin ya fi lafiya. Shan ruwa mai lafiya yana da matuƙar tasiri a rayuwar ɗan adam. Da girman mutum da komai, idan har yana shan ruwa mara tsabta zai iya sa ya fi mai da cutar amai da gudawa kwalara da dai sauransu. Waɗannan cuta cututtuka ne waɗanda nan da nan suke lalata garkuwar jikin ɗan adam kuma su yi mai sallar rasa rayuwarsa. Saboda haka dole ne mu kula da magudanar ruwanmu yadda ya dace domin mu sami ruwa da ya dace mu sha wanda ba zai cutar da mu ko ya mana illa a rayuwanmu ko lafiyarmu ba. Tabbas an ce lafiya uwar jiki ce. Saboda haka dole ne ko da ba rijiya ba ko da ta yaya ne, ka sami ruwa mai tsabta domin amfaninka da kuma na iyalinka. Ruwa yana ɗaya daga cikin manya manyan abubuwa wanda idan babu su ba za a iya rayuwa ba. Saboda haka kowa yana shan ruwa. Manya, yara, mata, maza, dabbobi, kowa yana shan ruwa domin ya rayu. Kuma sanadiyar wannan ruwa idan har ya kurɓace rayuwanmu za ta iya shiga haɗari da kuma fargaba domin cutar amai da gudawa cuta ce wadda take da illa ga rayuwar ɗan adam.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? A koda yaushe sanda nake buƙatar ƙidaya kayayyaki, wato sanda na siyo sababbin kaya ko kuma sanda na ɗau lokaci ina amfani da wannan sababbin domin idan in ga waɗanda nake bukata in ƙaro, ina ƙidaya kayayyaki. Kayayyakin da na fi ƙidayawa sune kayan abinci, domin ina siyo abinci ne duk wata. Saboda haka a duk tsakiyar wata ko kuma farkon wata ina zuwa madafa domin in ƙidaya kayan abinci irin su shinkafa, taliya, macaroni, wake da dai sauransu domin in ga adadinsu, in ga kuma wanne ne nake bukata in ƙaro ko kuma in bari sai zuwa wani wata. Duba da yadda yanayin albashin ƙasanmu Najeriya ba shi da kyau, wanda sai kana duba na tsanaki kuma ka san nan kana yin abin da ya dace idan dai har kana so ka ciyar da iyalinka yanda ya dace kuma a cikin kwanciyar hankali. Dole ne ka dinga da lissafi sosai, ka dinga idaya kayayakin da kake buƙata ko kuma suka kusan ƙarewa domin ka tabbatar da abin da kake so, kar ka maka ra kuma ka samo mafitar da zaka bi ka siyo wannan kayayyaki. Tabbas ƙidaya ko ba na kayan abinci ba ko da na kayan sawa ne, kayan amfani, yana da amfani domin zaka san cewa mene ne kake buƙata kuma mene ne ba ka buƙata. Sannan kuma ya za ka yi ka samu wannan abun cikin sauƙi ko kuma lokacin da ya dace. Tabbas ƙidaya kaya lissafi ne mai kyau domin kome ana yin shi ne cikin tsari. Duk wanda ka ga baya ƙidaya kayayyaki to ba shi da tsari mai kyau, domin ƙidaya kayayyaki tsari ne mai kyau.

Kana iya hawan keke. A'a, a yanzu na girma, bana iya hawa keke. Yara ko kuma masu yin wasan keke da suke samun kuɗi sune suke hawa keke. Tabbas, yara suna jin daɗi. Kowane yaro ba shi da wani buri illa ya ce da iyayensa a siya mai keke. Nima ina son naga ina tuka keke ko kuma ana tuka ni a keke. Abune na nishaɗi da farin ciki sannan kuma zai sa jikin ka ya kasance kana yin motsa jiki. Wa'yansu ba don daɗi ko kuma nishaɗi suke hawa keke ba. Suna hawa keke ne saboda su motsa jikinsu. Hawa keke yana ɗaya daga cikin abubuwa zaka iya yi ka tafi daga wani waje zuwa wani waje domin ka motsa jikinka. Amma yara yana ƙara masu basira kuma yana sa su su yi wasa da farin ciki da jin daɗi idan sun hau keke.

Yawan bokiti kuke da su a gida? Bokiti wani abu ne na amfani da ake ɗiba ruwa da abubuwa makamantan haka. Tabbas muna da yawan bokitai a gida misalin guda goma sha biyar ko ishirin. Muna da bokitai wajaje a gida iri daban-daban. Muna da bokiti a cikin banɗaki, muna da bokiti a kicin madafa wato kicin sannan muna da bokiti a tsakar gida. Ko wanne yana da akwai amfaninsa da akeyi dashi. Tabbas bai kamata ka hada bokotin bandaki da kuma bokitin madafa ba domin bokitin banɗaki ana yin amfani da shi ne wajen wanka. Sannan kuma bokitin kicin ana iya amfani da shi ne wajen ajiye.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Tabbas akwai abubuwan da suka fi muhimmanci a rayuwar ɗan adam da kuma waɗanda suke da matuƙaici muhimmanci da kuma waɗanda basu da muhimmanci sosai. Ina tsara ayyukan da suka fi muhimmanci a kullum domin in ga na tabbatar da su kuma na aikata su yanda ya dace, sannan kuma in yi ayyukan da basu da muhimmanci kamar waɗancan. Kowane ɗan adam ya kamata a ce yana shirya rayuwarsa ta gobe koda ya san cewa ba zai kai gobe ba. Amma ya kasance mutum yana da tsari kuma yana yin abin da ya dace, sanda ya dace kuma lokacin da ya dace. Tabbas tsari ne mutum ya dinga tsara ko ya lissafa ayyukansa masu muhimmanci domin ya tabbata ya yi su kuma ya aiwatar da su yanda ya dace. Mutum ba zai iya zama kawai kara zube a ba kuma yayi nasara a rayuwarsa kuma yana buƙatar a nuna mai muhimmanci haƙuri, juriya sannan harkacin magan nasararka. Koda kai ɗan kasuwa ne ko ma'aikaci ne, dole ka tabbatar da ka shirya abubuwanka masu muhimmanci yanda ya dace. Akwai abubuwa masu muhimmanci a rayuwar mu, karatun mu, sana'an mu da dai sauransu. Waɗannan abubuwan dole mu basu muhimmanci mu basu lokaci domin mu ga mun cinma nasaran mu a rayuwa ko a ina muke koyaushe yanda ya dace.

Ina kake son ziyarta? Ziyara ana nufin ka je ka kai wani ɗan uwa ko kuma ka je wani waje domin nishaɗi ko ilimi da dai sauransu. Tabbas akwai wajaje da yawa da nake son ziyarta a rayuwata. Ina son ziyartar ƙasashe irin na Musulunci wanda hakan yana burge ni. Ina son ziyarar zuwa ƙasashe irin su Saudiyya, Qatar, Egypt da dai sauransu. Dukansu waɗannan manyan ƙasashe ne waɗanda suke da manyan gine-gine da wajaje masu ƙayatarwa. Sannan kuma mu addinin Musulunci an bamu umarni mu je aikin Hajji wato ziyarar ƙasar Saudiyya idan har muna da halin zuwa. Ina addu'a Allah ya bani iko zuwa nima in je ƙasar Saudiyya domin in sauke farali na aikin Hajji. Kowa da akwai inda yake son ziyarta. Wani yana son ziyartar zuwa ƙasashen Larabawa ne, wani kuma yana son zuwa ziyartar ƙasashen Turawa irin su Ingila da dai sauransu. Akwai tari ƙasashe da yawa a duniya waɗanda suke, suke da abubuwa na tarihi wanda mutum zai so ya je ya gani. Ina son in ziyarci ƙasashe dan in buɗe ido na kuma in ilimantu sannan kuma in nishaɗantu da abubuwa da yawa. Tabbas an ce tafiya mabuɗin ilimi. A zahiri idan kaje wani waje dole ne zaka samu wani abun da ba ka sani ba wanda zaka samu ilimi akansa kuma wannan ilimin zai maka amfani a rayuwarka ta duniya. Akwai inda zaka iya zuwa da mota, akwai kuma inda zaka iya zuwa da jirgin ruwa, wani kuma har sai ka hau jirgin sama sannan ka je wannan wajen. Tabbas ina son in hau jirgin sama a rayuwata domin ban taɓa hawa jirgin sama ko na ƙasa ba. Ina hawa mota ne domin in kai ziyarar inda zan kai mafi kusa da ni. Tabbas hawa jirgin sama ko na ƙasa sai mutum Mai kuɗi wanda ni kuma a yanzu bani da kuɗin da zan iya zuwa wannan ƙasashen da nake son in je. Amma ina da buri idan har na samu waɗannan kuɗaɗe nan gaba in kai ziyara inda nake so domin in yawon buɗe ido in ga abubuwan da suka shafi duniya wanda ban sani ba. Duk inda kaje zaka samu da akwai wayansu al'ada da suke da shi ba irin naku ba ko kuma ya bambanta da naku ko kuma shi din irin naku ne. Kowa da akwai al'adansa kuma akwai ɗabi'unsa, akwai yarensa wanda ba duka duniya ne suke yin yaren Hausa ba kuma ba duka duniya ne suke jin yaren Turanci ba. Saboda haka ina da burin in ziyarci waɗannan ƙasashe domin in je in ga al'adunsu wanda za su ƙayatar da ni da kuma sa ni farin ciki. Kamar ƙasar Indiya, ina yawan ganin Indiyawa a fina-finansu kuma suna burge ni. Saboda haka ina burin in je in gansu a zahiri, in ga yadda suke mu'amala kuma in ga yanda a fina-finansu suke ƙawatarwa ko a gaske ma haka suke. Tabbas Larabawa suna ɗaya daga cikin mutanen da suke burge ni a duniya domin Annabi Muhammadu ma balarabe ne. Shi ya sa nake son in je ƙasar Larabawa in yi mu'amala da su, in ga yanda suke al'amuransu. Akwai wajaje da yawa da nake son in je sai dai kuma a yanzu bani da halin haka. Ziyara abu ce me amfani kuma sanda zumuncu ce. Ziyara tana da ban sha'awa. Ka je wani waje inda baka sani ba domin ka samu ilimi a kan wannan waje. Tabbas akwai abubuwa da yawa da zaka ilimantu da su domin an ce ilimi kogi ne. Ya kamata kowa ya ɗinga kai ziyara. A duk sanda ka samu hutu ya kamata ka kai ziyara wani waje domin ka samu ilimi a kan wannan wajen kuma ka yi nishaɗi da farin ciki.

Kana ba da shawara a aiki? Eh, ina ba da shawara a aiki idan hakan har ya taso ko kuma ya kama. A ko yaushe idan dai har muna wajen aiki ne, ina neman shawarar kowa da kowa kafin mu yi zartar da hukunci. Tabbas, shawara tana da mahimmanci kuma tana da amfani. Ka ji shawarar kowa ko kuma ra'ayin kowa a kan wani abu da ya kamata a cimma. Dole ne ku haɗa kan ku domin ku yi shawarar da ta dace domin a sami abin da ake so a wajen aiki. Hakan yana ƙara haɗa kan ma'aikata kuma a zartar da hukuncin da ya dace a sanda ya dace. Amma idan har kai kaɗai ne ka ce za ka yi shawararka kaɗai, za ka iya yin abun da bai dace ba. Amma ta yin shawara ne kaɗai, za a sami tsaya wadda ta dace a yi da kuma wadda ta dace kar a yi.

Kuna cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci. Citta wani sinadari ne na girki da yakesa daɗin girki sannan kuma yake maganin sanyi. Ana abubuwa iri daban-daban da citta. Ana iya yin lemon citta, sannan kuma ana saka citta a cikin nama, kifi dadai makamantan su. Tabbas, citta tanayin maganin sanyi sannan kuma tana rage ƙarni sosai a cikin abinci. Sannan kuma citta tana sanya wani ƙanshi wanda ita kadaice me irin wannan samfuri na wannan ƙanshin. Mu a ƙasar Najeriya muna amfani da citta sannan kuma da sauran ƙasashen duniya irinsu ƙasashen Larabawa, Saudiyya dadai makamantan su. Dukkaninsu waɗannan ƙasashe muna amfani da citta. Citta tanada matuƙar tasiri da amfani shiyasa muke amfani da ita. Tana matuƙar maganin sanyi da maganin abubuwa da yawa. Sannan kuma tana ɗauke da sinadarai da suke ƙara ƙarfin, ƙarfin garkuwar jiki da dai sauransu. Sannan ina iya amfani da citta wajen yin maganin amosanin gashi dadai sauransu. Tabbas inacin citta a abinci domin tana min daɗi. Ina niƙata ɗanya ko kuma in daka ta bushashshiya in zuba a cikin miyata ko cikin abinci na domin ta bani sinadarin daɗin da take fitarwa ko kuma tayi min maganin ƙarni sannan kuma tayi min maganin sanyi. Tabbas, kamar Larabawa suna saka citta a cikin shayin su, shiyasa muma mukayi koyi dasu a ƙasan Najeriya muke sanya citta a cikin shayi. Tana bada wani sinadari mai daɗi. Kamshi mai dadi na citta a cikin shayi yana sanya mutum kodabe niyyan shan wannan shayinba yasha wannan shayin. Tabbas, citta sinadari ce wadda ake shukata kuma take fitowa a cikin ƙasa. Sannan a fito da ita, a gyara ta, a busarda ita ko kuma a dinga sayar da ita, a ɗanyar ta, a dinga amfani da ita. Akwai magunguna da yawa waɗanda cikin na turawa ne amma akwai sinadarin citta a cikin wannan magani. Citta tanayin magunguna da dama kuma ana amfani da ita a wajaje da dama. Tabbas ina son citta kuma dukkanin mu gidanmu kuma ana amfani da citta sosai a kullum. Koda ba'a sashi a shayiba za'a sashi a cikin miya koda ba' a sashi a cikin miyaba, za'asa a cikin shinkafa ko kuma wani abunda akayi dafa duka dashi. Tabbas citta tanada matuƙar bada gudummawa a rayuwar mu. Kuma har abada munacin citta ba ma, bamuda niyyar mu watsarda citta mu daina amfani da citta. Citta abu ce wadda take daga Allah. Allah ne kaɗai ya halli ya kirkiri kayansa har ake amfani da ita kuma takeyi mana amfani yanda ya dace. Citta abuce mai muhimmanci wadda a kowace ƙasa ya kamata a dinga shukata domin ta waiwayaita don a samu saukin kuɗin ta. Kamarmu a Najeriya muna shukata amma sanadiyar yake-yake da kuma faɗace faɗacen da ake samu na ƙabilanci da addini yasa a waɗansu wurare yanzu ba'a nomanta. Hakan yayi sanadiyar hauhawa farashin citta, inda citta takeyin wahala kuma take tsada a ƙasan Najeriya. A yankin Kaduna ana shuka citta sosai mai inganci, mai kyau wadda a da har ake fitarda ita zuwa ƙasashen waje. Amma sanadiyar faɗace faɗace yanzu yasa ba zaman lafiya ba'a shuka wannan citta. Muna bada shawara za'a ci gaba da shuka wannan citta domin tanada amfani ga rayuwar mu da sauran al'umma gaba ɗaya. Sannan kuma zata ƙara tattalin arziki idan har ana fitarda ita zuwa ƙasashen waje.

Wane gudu na fanka kuka fi so? Na fi son gudu na fanka matsakaici duk da dai ina lura da yanayin da ake ciki. Idan lokacin zafi ne ina sa gudu na fanka maƙura. Idan kuma lokacin sanyi ne ina kashe fanka gaba ɗaya domin bana buƙatarta. Idan lokacin damina ne a duk ranar da aka yi ruwa shi ma ina kashe fanka. Amma a lokacin zafi ina kunna fanka mafi girman namba domin in samu iska isashiya wadda za ta hura ni inda bazan yi gumi ba kuma in ji zafi ba. Tabbas fanka tana da amfani kuma tana da cutarwa. Saboda haka idan har kana so ka ji daɗin fanka ka sata yanda ya dace a yanayin da ya dace kuma lokacin da ya dace. Karka ƙure fanka a lokacin sanyi domin haka zai haifar ma da cuta wato irin su mura da tari sanadin cewa fankar tana sanyaya waje ne sannan kuma wajen daman da sanyinsa. Lokacin damina shi ma a duk ranar da aka yi ruwa gari yana ɗaukan sanyi yayi sanyi saboda haka baka da buƙatar ka kunna fanka a wannan lokaci. A lokacin zafi ne kawai kake buƙatar fanka ta sanyaya ma waje domin ka samu ka yi barci ko kuma ka samu jikin ka domin da kai ka gushe koran ma zafi da ake ciki. Shi ya sa ni nake yin amfani da fanka kuma ina sanya fanka matsakaicin numba a duk sanda na ji babu zafi sosai. Idan kuma har zafi ya yi yawa ina ƙure ƙarfin fanka domin ya sanyaya mun ɗakina. Kowa akwai ra'ayinsa da yanda kuma yake amfani da fanka. Waɗansu duk zafi ba sa ma kunna fanka sai dai su yi amfani da AC. Waɗansu kuma duk zafi ba sa ƙure ƙarar fanka saboda suna da ciwon asma ko makamancin haka. Tabbas fanka tana yi wa mai asma illa saboda haka suna kiyayewa sosai domin lafiyarsu. Amma waɗanda suke lafiya ba su da wannan ciwo suna kunna fanka sosai domin su sha iska yanda ya dace. Kowa da akwai irin fankar da yake so. Wani yana son fankar ƙasa ne wani kuma yana son fankar sama ne. Amma ni na fi jin daɗin fankar sama domin fankar sama tana jujjuyawa ko'ina dukkanin ɗaki zai yi iska ba tare da ya kalle ka dir--